Ina zuwa kasuwa a kowace rana a cikin mako. Ranar farko dai nake zuwa kasuwa ita ce kasuwar Litinin. Kasuwar Litinin ina zuwa wato kasuwar Caranci. Ranar Talata ina zuwa wato kasuwar Talata, kasuwar Mashi. Ranar Laraba ina zuwa kasuwar Laraba, kasuwar Daura kenan saboda ita kasuwar ma a gidanmu take a garinmu take kai. Sannan ranar Alhamis ina zuwa Megatari, ina zuwa Megatari sai kuma ranar Juma'a ina zuwa Dutsi, ita ma Dutsi tana ci. Sai kuma ranar Asabar ina zuwa Kano saboda kasuwar da nake ci ranar Asabar to ba ta ci, ina dai zuwa Kano gaskiya duk ranar Asabar. Sannan kuma wani lokacin ina zuwa kasuwar Nijar ranar Asabar. Idan na je can nayi kwana kama irin biyu ko uku a can in na ci kasuwanni na sai in dawo kuma sai in ci gaba da zuwa wanda nake zuwa kamar ranar Litinin ɗin da Talata da Laraba duka.

Da farkodai takalma sirri wata kalma ce wadda aka sa mata suna saboda ana so akoda yaushe a matsayinka na mutum to ya kasance kana da sirri a tsakaninka da mutanen da kake tare da su. Walau 'yan gidan ku, walau iyayenka, walau matarka, walau abokanka, dukkan wani mutum wanda kake tare da shi a duniya to ya cancanta da ace kana riƙe mishi sirrin shi. Musamman idan ya furta ma kalma ya ce ma wannan kalman sirri ce a tsakaninka da shi. Domin idan da har za ka iya riƙe wa mutum sirri, to tabbas wannan mutumin babban abokinka ne. Amma matukar ba ka iya riƙe wa mutum sirri to gaskiya kai bama ka cika wa mutum ba. Ni ta hanyar da nake bi in kiyaye wato ainahin kalman sirri ita ce, wani lokacin mutane suna yin kuskure, sai mutum ya gaya ma abu sai ce ma sirri ne. To kai kuma wai har yau ma sai ka ƙara gaya wa wani ka ce mai wannan ne ya gaya ma wannan sirri. To a tunaninka shi ma wannan mutumin ba yada wani mutum nashi na kusakusa wanda zai iya gaya mai maganan ya ce mai sirri ne wane ya gaya mai. To daga nan kuma za ka ga zance yama riga ya fita, ta yadda za a ma kasa gano cewa wane ne ya fitar da sirrin. Amma abinda ya kamata, dan dai har mutum kuna tare da shi ko abokinka ko ɗan'uwanka to duk magana da gaya ma matukar dai har sirri ce to kai kokarin wannan sirrin ya kasance tsakanin ka ne dashi kawai ba tare da wani ya ji ba. Ko ya iyayenka ne ko ya matarka ce ko da wani ne mai muhimmanci a wurinka in dai ba wai shi wannan mutumin ba ne za ku ƙara tattamna wannan maganar da shi. Amma tabbas kuskure ne ba ƙarami ba. A ce kawai haka nan mutum ka zo ka kama fallasa ma mutum sirrin shi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ba. Haka mata a ce duk wanda ya gaya ma kalma in dai ya ce ma sirri ce to ka riƙe mishi ita saboda babu wani abu wanda yafi muhimmanci kamar riƙe sirri a dukkan kowace irin tare. Domin in dai tare ta kasance babu sirri a cikinta to gaskiya wannan taron zai ma kasance amfanin ta ɗan kaɗan ne. Amma in dai akwai sirri a cikin tare to za ka ga ana cimma abubuwa daban-daban. Gaskiya wannan shine hanyar da nake bi in riƙewa mutum sirri nai. In dai har mutum ya ce mun wannan abin sirri ne to gaskiya ina kokarin in kiyaye sosai a cikin wannan maganar da yagaya mun. Ta yadda ba zan samu wani da magana ba zan batta ne tsakanina da shi sai zuciya ta kawai.

To ina wanke kayayyaki ne kusan kowane lokaci a kowata rana. Ya danganta da yanayin kamar irin dattin da suke a cikin kayayyaki, walau tufafi wanda muke sawa, walau kuma kayayyaki wanda muke amfani da shi da su kamar a wurin aiki, walau abun hawa wanda muke uzurur-ruka da shi kamar irin mashin kamar irin mota dai da sauransu. Saboda ni dai yanzu haka mashin ne a wurina kusan kowata irin safiya ina wanke wannan mashin ɗin nawa idan kamar irin zan tafi al'amura na. Idan kamar na je nayi tafiya mai nisa to dole za ka ga wannan abun hawa ya yi datti to ya kamata ace a wanke shi saboda ita tsafta tana daga cikin wato a ainashin imani tana daga cikin abubuwan da suke sa a gane mutun shin mutum ne ma ko ma ba mutum ba. Shi kuma wajen kayan sawa na, kayan sawa na kusan kowace rana sai na wanke su saboda kayan sawa wanki, wanke su yana da matuƙar muhimmanci. Kuma sannan su kayan sunada yawa ne ta yadda ba a lokaci ɗaya ba za a iya wanke su ba. Sede kamar irin yau idan na rage na wanke kamar kala biyar gobe ma sai in wanke kala biyar jibi haka to a haka nake samu in wanke wannan kayayyakin saboda su wannan kayan wanke su zai ɗauke ni lokaci mai tsawo idan na ce kamar irin a lokaci guda ɗaya zan wanke su. Sannan kuma kamar irin kaya na kamar irin kayayyaki na aiki saboda akwai wata sana'ar da nakeyi kaga ina yin sana'ar wannan abun, ina sana'ar gwangwam, ina yin sana'ar kafinta, ina yin sana'ar fenti haka to su kaya duka dai a ciki kayan fenti su ne kaya waɗanda idan muka dawo daga wurin aiki to sai an wanke su gaskiya. Amma ba kullum nake wanke su ba ina ajiye su ne sai kamar irin duk lokacin da, duk lokacin da za mu fita wurin aikin sai in ɗauko su in zo in wanke su. Babu wani lokaci ƙayyadadde wanda na sa wanda ko kamar irin ko da na dawo daga wurin aiki in wanke su ba ka safai na fiya yin haka ba. Abin da na fi yi shi ne idan na dawo daga wurin aikin to ina ajiye kayayyakin dukansu. Amma kamar irin idan washegari ne kamar irin da safe zan yi aiki to ko da ace da dare na dawo ina yin ƙoƙari in wanke wannan kayayyakin saboda gobe zan fita aiki. Idan kuma kamar irin washegarin sai kamar irin da azahar ko da la'asar to ba na wanke kayan a lokacin ina bari sai kamar washegari da safe saboda idan na wanke su kayan to kafin in ƙara fita wurin aikin kafin in tafi sun sha iska, sun zama balance, sun zama komai ya wadata a cikin su ta yadda zan iya aikina da su lafiya lokacin ba tare da wata matsala ba saboda su kayan fenti wanke su yana da matuƙar tasiri ga yin aiki mai kyau a matsayin kana mai sana'ar fenti.

To, da farko dai abin da na fi ya tunawa a lokacin ina ɗan yaro. Lokacin ina ɗan yaro a lokacin da aka samu makarantar shine kullum da safe, tun ƙarfe bakwai muke tashi da safe mu shirya mu tafi makaranta. Sannan mahaifinmu shine wanda yake zuwa ya je ya ɗauko mu. To wani lokaci lokacin babanmu ya yi tafiya, abin, abin kusan dai abin takaici kawai to sai aka sa wani yayan ba-babanmu shi zai dinga ɗauko mu. To shi kuma wannan yayan baban namu, muna da kyas da shi damin a gida baya son mu sosai kwata-kwata. Kawai sai ya kyale mu, dai kyale mu ya ƙi zuwa ya je ya ɗauko mu. To hanyar makarantar tamu akwai taron jama'a da yawa kuma wuri ne mai nisa. Akwai tafiya mai nisa daga makarantar mu inda take da kuma gidanmu. A lokacin ko muna 'yan yara. To mu a tunaninmu lokacin, lokacin babanmu idan ya ɗauko mu muna ganin hanyoyi kamar za mu iya kawo kanmu ashe ba haka bane ba. Sai da muka tafi mu uku da ni da sauran abokaina mun taho a hanya muna tafiya, muna tafiya, muna tafiya har yamma ta fara yi. Da yamma ta fara yi bamu zo gida ba ga shi babu mai waya a cikin mu. Shi kuma wannan uncle din namu ya ƙi zuwa ya ɗauke mu. A she wai shima ya yi tafiya kuma maimakon ya kira baban namu domin wani ya zo ya ɗauko mu a maimakon shi, sai ya ƙyale mu muka ta tafiya, muka tafiya har makare hadduhu ya fara yi. Gidan can hankali ya tashi. Aka, aka biyo neman mu ba a gan mu ba. Dukkan mu a she wai da muka tafi hanya muka canza. Mun canja hanya, mun canja direction na hanyar gidan muyi wata hanya. Mu yi tafiya kawai muke yi tafiya, muke tafiya, muke da ni da sauran wannan abokan na. To lokacin ana yara ne babu hankali sosai balle a iya gane shi wai wannan tafiyar da muke wai ina zamu? Gida zamu a hanyar gida muke ko kuma bai a hanyar gida muke ba. A she wai tuni ma mu ma yi nisa mun ma fara mu fita ma daga cikin gari kwasam kawai sai ga wani, wani mutum ya zo. Da ya zo sai ya gan mu, ga mu yara ne da kayan makaranta. Sai yace, "Kai wannan yaran na ina ne ku? Ina za ku je?" Sai muka ce mai gida. Ya tambaye mu ina ne gidanmu muka ce mai bamu sani ba. Yace to kuma za ku gida? Sai yace, sai yace gaban daga eh wata hanya kuke. Sai muka nuna mai daga hanyar da muke. Kawai sai ya ɗauke mu. Ya ci gaba da tafiya da mu, ya dawo da mu cikin gari. Sai yake tambaya wai wannan yaran wannan wata irin makaranta ce suke yi? Na gansu ne a kusan wajen gari. Sai wancan ya, a she shi ya san ma makarantar ma. Sai ya ɗauke mu shi daga nan ya ƙi ji maida mu makarantar. Muna zuwa makaranta to lokacin naman principal din yana nan bai kai ga tafiya ba. Headmaster kai bai kai ga tafiya ba. Muna zuwa sai ya gan mu ya ce, "Kai Khalid, Amir, Hussaini ya aka yi baku tafi gida ba?" Sai muka ce ma ai ba zuwa aka ɗauke mu ba kuma muka tafi muka kasa kai kanmu. Nan take sai ya kira babanmu. Da ya kira babanmu sai babanmu ya ɗaga ya ce mashi headmaster kana lafiya. Sai yace mai lafiya. Yara ba su dawo gida ba. Sai headmaster sai baban namu ya ce mai, "I, haka ne. Yanzu haka ma na sa yaran neman su ake an biyo an dawo makaranta an ce ba suna." Ya ce to yanzu ga su nan sun dawo. Duk ga su nan a cikin makaranta. Ai maza-maza yanzu a zo a ɗauke su saboda tafiya su kai suka kasa kasa kai kansu gida. Na san kai uba ne mai kula amma haka kar ta ƙara faruwa gaskiya saboda wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau. Yaro zai iya tafiya can wani wurin ma a kasa ganin shi. Sai babanmu ya ce to shi kenan babu matsala. Wannan shine kusan abu wanda gaskiya ban, ban taɓa shiga irin yanayi irin wannan ba a rayuwata. Kuma bazan taɓa manta ba daddace wa ina yaro ne aka yi wannan abu. Saboda abin gaskiya ya yi matuƙar taɓa ni an girgiza lokacin da na dawo gida fa a she wai har kakan ni na ma duka sun zo kusan wasu kuka wai na ɓata. Gaskiya ya adinta ni kuma lokacin ina dawo mun hankali na kwance kawai jikana na makaranta na aji nake tambayan maman mu ta ajiye mana abinci sai ta ce mun ta ajiye mani.

Eh da farko dai, shi shan magani yana da matuƙar mashummanci saboda a matsayinka na mutum me hankali to ya kamata a ce ka san kanka, ka san duk irin matsalolin ka ta yayin da zaka dinga magance su ta hanyar shan magani a ko da yaushe. Bana shan magani a ko da yaushe amma dai ya danganta da wani irin yanayi nake ji a kowace rana. Akwai ranar da zaka ji irin kamar jikinka ya mutu, ba ka jin daɗi, ba ka da lafiya to a wannan lokacin ina shan magani. Sannan kuma akwai wani lokaci a ba lokacin wata rashin lafiya ta taɓa samu na to a lokacin na jera kusan wata ɗaya da wani abu kullum ina shan magani a lokacin. Ina shan magani sau uku a rana ina sha da safe, ina sha da dare, ina sha da da yamma kusan sau uku. Na kai kamar irin wata ɗaya ina shan wannan maganin kullum kullum. Amma kuma a yanzu gaskiya bana shan magani kullum saboda a wani lokacin shi yawan shan maganin in dai bawai akwai wata takamaimiyar kamar irin cuta to yana da matsala sosai. Yana sa mutum ya ma fara ma shiga cikin wani yanayi na kamar cewa idan bai sha magani ba to kamar irin bai iya aikatuwa. Wasu kuma kamar irin akwai wani magani mai, mai ƙarawa mutum ƙarfi a jikin shi to su wasu suna shan shi ne kullum suna mai sha kamar na maye. Akwai abokaina waɗanda suke irin shan wannan maganin amma ni gaskiya bana shan magani kullum kawai ina shan magani ne daidai lokacin da kawai kamar irin nike da wata matsala gaskiya. Saɓanin wasu gaskiya suna shan magani kullum. Sai dai a wancan lokacin didda da cewa maganin da ake bani bai yi da daɗin sha gaskiya amma kuma ina shan wannan maganin saboda na kai wata ɗaya ina shan shi saboda cutar da nake yi a lokacin wannan tana buƙata kuma ba ma a so ma a samu kamar irin ketarewa ta rana so ake yi inyi wannan wata ɗayan cib cib ina shan wannan maganin.

To, ni dai a cikin shekara akwai lokacin da na fi so. Na fi son lokuta guda biyu ne na fi so a cikin shekara. Da farko dai shine ina son lokacin damina saboda lokacin damina lokaci ne mai matuƙar kyau. Idan aka yi ruwa za ka ga gari ya yi haske, ya yi iska. Kowa yana jin daɗin mu'amala sannan kuma ni manomi ne. Dan haka ina yin noma a wannan lokacin shekara, ta yadda ina samun abin da zan ci da iyalina sosai. Domin ban da ma abin da zan samu wanda zan ci da iyalina, ina samun abin da zai siyi da abin da ya ishe ni har shekara ta ƙare, za gayowa duka a cikin abin da zan samu a wannan noman da na yi na shekarar wannan, shi ya sa na fi son lokacin damina. Sannan kuma lokacin muna 'yan yara muna zuwa irin kamar wankan tafki haka muna zuwa wankan tafki dai irin lokacin wannan na damina da ni da sauran abokaina duka muna zuwa. Sai kuma lokaci na biyu wanda na fi so a shekara shine lokacin yin azumi. Saboda a matsayinmu na musulmai, azumi wajibi ne a wurin mu. To wannan lokacin na azumi yana matuƙar tasiri a wurin mu musulmai. Yana ƙara mana lafiya saboda shi yin azumi yana sa jikin mutum ya ƙara lafiya da dai sauran wasu abubuwa waɗanda mu musulmai ne kaɗai muka san su wanda shi wannan azumin yake da tasiri da su. Musamman ma idan lokacin shan ruwa yayi, za ka ga mutum ya wuni bai ci abinci ba amma jikinshi bai irin ka ma. Dole wai alamun cewa ci ko mai ba kuma za ka ga mutum yana al'amuran shi, yayi komi ba tare da irin kaman yana cikin matsala ba. Sabanin a ce idan ba lokacin azumi bane, mutum ba, ba, ba wani wai mutum wanda zai iya wuni bai ci komi ba, bai sa komi a cikin bakin shi ba kuma ya wuni lafiya a cikin wannan wunin. Amma kuma sanadiyyar azumi da falalar da take cikin azumi, to muna kai wannan lokacin ba mu ci abinci ba kuma komi lafiya lau, komi yana tafiya lafiya lau. Amma da an sha ruwa ma za ka ga in ka wuni baka ci abinci ba ko da a ce ruwa ka sha kofi ɗaya, to za ka ji tamkar ma ba ma ka taɓa shan wata wahala ba. Wannan duka yana daga cikin falala ta azumi, shi ya sa muke son lokacin azumi a matsayinmu na mu musulmai. Sannan kuma cikin wannan azumin ne duk wata falala da ni'ima ake sakko da ita. Saboda kowane dare a cikin azumi yana da matuƙar muhimmanci. A nan ne muke zuwa irin kamar idan dare ya yi muna roƙon Allah Ubangiji da ya kare mu daga dukkan sharri ya arzika mu. Sannan akwai wani dare mafi muhimmanci a cikin duka duniya. Wannan daren ya fi kowane dare muhimmanci to shi ma dai daren a cikin azumi yake. Wannan na daga cikin abin da ya samu musulmai muke son lokacin azumi a kowace shekara.

To ina zuwa kasuwa ni a kullum a kowace rana saboda kasuwanni na guda bakwai ne nake ci a sati. Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, ina zuwa kasuwa ranar Lahadi, ina zuwa kasuwa ranar Litinin, ina zuwa kasuwa ranar Talata, ina zuwa kasuwa ranar Laraba, ina zuwa kasuwa ranar Alhamis, ina zuwa kasuwa ranar Juma'a. Ranar Alhamis-- rana Asabar ina zuwa kasuwar Charanci, ranar Lahadi ina zuwa kasuwar Mai Aruwa, ranar Litinin ina zuwa kasuwar, kasuwar gida can el-iriya, ranar Talata ina zuwa Mashin, ranar Alhamis ina zuwa wannan kasuwar Maigatari, ranar Juma'a ina zuwa kasuwar Dutse. Sai kuma wani lokacin a sati irin ina zuwa kasuwar Niger ranar Asabar. Idan na je sai inyi kwana uku a kasuwar Niger ɗin. Suma a can Niger ɗin idan na je kwana ukun da zanyi ina cin kasuwanni guda uku a can Niger ɗin sumu. Idan kuma na dawo gida, illan ina ci gaba da, da zuwa kasuwanni na wanda na saba. Ya danganta ne a satin me nayi. Wani satin kuma suma biyu nake zuwa kasuwa. Kawai zayaya kaya suke yanke min sosai. To idan na je Kano na siyo kaya, irin 'yan sari suna zuwa in basu idan ma suka sare su kayan irin basufi ƴan kaɗan ba ne wanda suka rage a wurina na. To abin da nake yi shine kawai ina zuwa, ina zuwa ne gida kuma shagon da yake ƙofar gidana kawai in rufe do kayan da na ga dama, in sassai dare don a samu abin da za a rage iya ni. Amma dai mafi yawanci dai abin da ya fi yawa shi ne a sati ina zuwa kasuwa a kowace rana da take a cikin sati. Saboda ita kasuwar sati ta fi kowace kasuwa muhimmanci musamman ga mu 'yan kasuwa. Dukkan mu mun san wannan abin gaskiya saboda ita kasuwar sati ita ce kasuwa wanda, du wanda zaka haɗu da shi mafi yawancin masu zuwa siyan kayan ba ka san su ba ne bai san ka ba. Ba zai yi ba, su ɗaukan ma kaya bashi ba. Ita kuma dama kasuwa indai ba ɓarawo ba to ba wanda yake fita kasuwa ba tare da yana da kuɗi ba. Amma wasu kuma za a ga suna fita kasuwa amma dai babu kuɗi. Wannan ne dalilin da ya sa gaskiya muka fi son kasuwar sati. Sati shi ya sa nake zuwa kowace kasuwa a sati gaskiya indai lafiya lafiya ba tare da wani abu ya shigo ba.

Ina magance damuwa a aiki ta hanyoyi daban-daban. Ya danganta da wane irin damuwa ce take kamar damu na a cikin aikin ko kuma wane kalan aiki ne ake so a magance damuwar. Saboda muna yin ayyuka ne kala kala. Misali, idan kamar aiki ne na kamfani kamar misali lokacin ina yin aikin kamfani ina ina manaja ne na kamfani. Idan damuwa ta dame ni a aiki to babban abin da nake yi shine kamar dama ina da yara da yawa to su wannan yaran nawa sabanin kama irin ina ganowa idan an musu wani laifi ne suke yin kama irin abubuwan da suke yi to ina yin ƙoƙarin in kyautata musu sannan kuma in kira su in ji kowa menene matsalar shi a cikinsu. Shin albashi ne suke so a ƙara musu ko kuma dai kowa yana da wani kamar issue kamar wata matsala wadda ta dame shi. To a haka ne nake irin kamar jin ra'ayukansu sai in magance wannan damuwa wadda take damun mu kamar ta wurin aiki. Sannan kuma idan ya kasance ita wannan damuwar kamar irin tawa ce wadda ta shafe ni to abin da nake fara yi idan na dawo gida ina zuwa in na tsu sai kamar irin in kwanta barci in tashi. Idan na kwanta barci na tashi lokacin wata damuwa ta kai na ta irin ta sauka daga kai na sai in tsaya sai in fara tunani akan to shin menene matsala a wuri kaza? Menene matsala a wuri kaza? To irin wannan tunaninnukan da nake yi wani lokacin ina samun solution sosai. Sai kuma abu na gaba ina yawaita irin shawara da abokai na dangane da abubuwan da ya kamata a ci in ƙara bunƙasawa da irin gyare gyaren wanda ya kamata in yi a kamar irin wajen aikin da nake. Saboda ina da kamar irin ɓangarori da yawa na yin aiki. To kowane ɓangare in dai damuwa ta zo akwai hanya akwai salo wadda nake yin amfani da ita. Lokacin da kuma ina yin ɗinki idan kamar irin na ga an kawo mun ayyuka da yawa idan na ga ayyukan su na neman samun ciwon kai to ina zuwa in je in samu kamaririn abokai na tela waɗanda basu kai ni ba sai in rarraba musu wannan kayan. Idan ni an ba ni ɗinki a dubu kama irin biyar to su kuma sai in basu dubu huɗu da ɗari biyar sai ka ga su kuma dama ba masu ma iya yin aiki ko na dubu uku. To sai ka ga suna kwaɗayin in kawo musu wannan kayan nima kuma sai in dinga amsa kayayyakin da yewa sai kuma in rarraba musu kayan. To ka ga na magance wannan damuwar ta kamar irin ace mutane da yawa kowa ya zo ya ce mun kayan shi yake so in kuma na rarrabawa abokai na tela ni na samu wani abu su ma za su ƙaru su ma mutanen da suka kawo kayan za'a faranta musu rai.

Eh tabbas ina sa turare kullum, saboda shi gaskiya sa turare yana da matukar muhimmanci a matsayin ka na kama irin mutum, musamman ma mutum wanda kake shiga cikin mutane, kana shiga taron al'umma. To wannan sa turaren da kake yi ya kara maƙima sosai, saboda shi jikin mutum ya kasance yana kama irin yawan sauyawa a kowane irin lokaci. To shi wannan turaren da muke sawa kullum yana sa jikinmu ya kasance akodi yoshi yana cikin ƙamshi. Saboda shi sa turare tsafta ne, ita kuma tsafta ita ce mutum ba zai kasance ba ka san abin da kake yi ba a matsayin ka na mutum ba, wai kuma ace ba ka sa turare kullum. Saboda shi fa da turare ma kama irin da abin shafawa na jiki kusan tare suke tafiya. Don ni akwai lokutan da saboda sa turare na ma a cikin aljihuna nake sashe nake yawo da shi. Di idan na lura kama irin ƙamshin shi ya fara dishewa, to sai na ƙara fidduwan nan turaren nawa, na shafa. Saboda na kasance ma-- ni ma'abocin sa turare ne kullum, kullum, kullum akoda yaushe jikina ƙamshi yake ina sa turare. Saɓanin lokacin da muna yara gaskiya bamu sa turare, kuma hakan ya dinga taɓa mu. Idan muka je wurin ƴan mata kaiwai sai ka ga budurwa tana done hanci, wai ita tana jin kama irin wari ko kuma wani abu maka macin haka. Kuma duk wai ashe matsalar turare ne. Ma da muka gane, na gane nayi hankali sosai ina ma da turare kala kala hake kusan kala biyar, kuma kowanne ina shafawa. Sai ka ga jikina na wuni ina ƙamshi sosai gaskiya. Kuma sannan abokaina ma ina burge, sannan ina ba su shawara a kan cewa ya kamata ace su dinga sa turare gaskiya sosai suma. Saboda hakan yana da tab-matukar tasiri a cikin al'umma, sa turare.

To, da farko dai su abokan ciniki, abokan kasuwanci su ne kasuwanci gaskiya. Bakka zama kaman mutum wanda ya san menene kasuwanci, dole sai ya kasance kana da kyakkyawan alaƙa tsakaninka da abokan da suke ma ciniki a kasuwar ka. Saɓanin haka yana rage ma kwastomomi masu zuwa siya kuma sannan yana sa kasuwar ka ta ƙara yin ƙasa. Ni ina yin magana ne da abokan cinikina wato abokan kasuwanci na magana mai daɗi, ban da ma kama irin magana wadda ta danganci kasuwancin da yake tsakaninmu da su. Muna yin magana wadda ta shafi dukka kowa irin kamar rayuwar shi. In dai abokin cinikina ne kai, to kana zamewa kama abokina saboda kasuwa ita ce rayuwa. To ka gane abokin cinikinka kaman mutum ne wanda yake kawo ma ƙaruwa, to duk wanda yake kawo ma ƙaruwa ya kasance masoyin ka ne. To babu matsala, babu laifi idan ka tattamna da masoyin ka akan matsala ka ta rayuwa domin ƙilan yana da wata gudummawa ta shawara wadda zai baka wadda ko irin kama a gidan kuma ba lallai a iya baka ba. Abokan cinikina muna yin ma'amala da su ta musamman irin kama idan matsala ta samu da ɗaya daga cikinmu muna yawan zuwa, mu je mu jajintawa juna in suna ne mu je barka, idan mutuwa ce mu je ayi jana'iza da mu dade sauransu saboda abokan cinikina kusan ma dai sun ma rin jayi ma kama irin abokaina. Ko da ba lokacin kasuwanci ba ne ba to irin kama zamu dinga yin waya da su, muna kama sada zimunci tsakaninmu da juna. Idan kuma kasuwar da nake yi lokacin kayan ba su ba ne ba to ina kiran abokan cinikina su zo mu tattamna akan wasu irin kama kaya ne yaka mata a ƙara kawo wa a kasuwa domin a ƙara bunƙasawa. Sannan idan ina magana da abokin cinikina kai kace da ɗan gidan mu nake magana, muna magana ne cikin raha, cikin salo, cikin dabara, cikin wayo. Tai yadda kai ka ce ma kamar ko da yau mutum ya fara zuwa sayan kaya a wurina to kai ka ce kamar dama can an saba kuma kama ɗan uwana ne na jini. To a haka ne nake musu siyasa, shi ya sa nike da abokan ciniki da yawa, nike da kama irin waɗanda suke zuwa siyayya ta kaya na da yawa gaskiya. Ina da abokan ciniki da yawa su kuma duka abin da ya jawo hakan wannan sallau ne na magana da nake yi da su ko da irin a cikin ko da ace mutum ya ci mun bahi to bana irin kama irin in yi harazin ɗinshi, in ɗan ɗaga mai murya gaskiya duka bana yi. Ina mai magana ne cikin lalima in ce mai "wane yausha zaka kawo min wannan kuɗin da nake binka?" To sai ka ga kuma cikin ikon Allah ya kawo kuɗin ba tare da na ƙara kama irin wani abu ba.

Abubuwan da nake yi domin nishaɗi abubuwa ne masu tarin yawa. Ya danganta da a lokacin wane irin abu ne nake so in yi domin in yi nishaɗi. Abun da na fi yi de domin in yi nishaɗi shine ƙwallon ƙafa. Ni ɗan ƙwallo ne, ina buga ƙwallon ƙafa tun ina yaro ɗan ƙarami. Nike buga ƙwallon ƙafan har ta kai da na girma. Ƙwallon ƙafa ta kasance mun tamkar wani abu wanda take ba ni nishaɗi fiye da disauran al'amura wanda nake yi na wasanni da daisauransu. Saboda ita ƙwallon ƙafa tana da matuƙar tasiri a zukatan wanda suke yin ta. Idan mutum yana buga ƙwallo, yakan iya macewa da ko wata irin damuwa wadda take damun shi domin ita wannan ƙwallon ita ce kaɗai a gaban shi. Sai kuma abu na biyu wanda yake ba ni nishaɗi shine buga gem wato buga wasa na ƙwallo kamar irin na cikin waya ko na shagon gem wanda ake yi a irin kamar talabijin. Shi ma ina yawan, ina yawan yin shi domin hakan yana ba ni matuƙar nishaɗi sosai. Dan ina iya shafe kamar irin awa guda ɗaya, awa biyu, awa uku ina buga wannan wasan ba don komai ba sai dan in yi nishaɗi. Abu na uku kuma wanda yake sa ni nishaɗi, kallon fina-finai. Kallon fina-finai na Hausa, kallon fina-finai na Indiya, kallon fina-finai na America. Hakan yana sa ni nishaɗi sosai. Sai abu na ƙarshe wanda yake sa ni nishaɗi shine jin gidan rediyo. Akwai wani rediyo, gidan rediyo da muke da shi a nan yankin mu. Ana yin twenty four awa ana sa waƙe-waƙe, wa'azizzika da de sauran duwasu abubuwa waɗanda suka shafi abun da yake faruwa a kowane irin yanayi na gari ko na wajen gari. Wannan ma yana sa ni nishaɗi, yana ba ni matuƙar nishaɗi gaskiya saboda wuni suke gidan rediyon suna kawo tallace-tallace, labaran barkwanci, tarihai na sahabbai, tarihai na annabawan Allah waɗanda suka gabata. Akwai abubuwa da yawa waɗanda suke kawowa wanda wannan yana sa mutum ya ji hankalin shi ya kwanta, mutum ya ji shi a cikin annashuwa da farin ciki.

Eh tabbas ina iya bada barkwanci sosai ina iya bada wa saboda nitin ina yaro na kasance na taso a wurin wata tsohuwa kakanmu. To wannan kakarta mu ita ce kusan duk wani wasanni na barkwanci take koya mana tin lokacin muna ƙananu. Hakan shine ya sa na saba da iya wannan wasannin sosai. Ta yadda na iya barkwanci fiye ma da yadda ma ake tunani gaskiya. Na iya barkwanci sosai, na iya bada labaran barkwanci saboda ita kasan duk kusan kowane irin labari. To yana fitowa ne daga bakin tsofaffi. To wannan kakarta mu tana bamu labarin barkwanci. Lokacin da na ɗan fara girma har na fara tunanin shin wai saboda wannan iyawarta ta bada labaran barkwanci ko de-- ko sana'ar zan mai da shi kamar irin na dinga zuwa gidan rediyo. Ana fidda mun lokaci wanda kawai zan zo in dinga bada labaran barkwanci. Sai kuma na gano cewa to ai shi bada labaran barkwanci. Wasu mutanen ba za su fahimci cewa ba kamar irin labari ne na barkwanci nake badawa. Wasu za su dinga kallon abun a matsayin wani abu wanda nake yi wanda na ba dai dai ba. Wannan dalilin ne ya sa duk da na iya bada labaran barkwancin kawai na haƙura ba sai na bada su ba. Amma dai tabbas na iya bada labaran barkwanci saboda wannan kakarta mu ta ƙware a iya bada labaran barkwanci. Sannan idan wani lokacin ma a cikin irin labarai na barkwancin da har sai mun kusa fita daga hayyacin mu akan dariya saboda ta iya bada labarai sosai. Ita ma ƙwararra ce ta gaske. Dan da ace tana nan a duniya har yanzu a cikin wannan zamanin to da ba lallaiba ba a samu wani mutum ɗaya wanda zai iya fita labarin barkwanci ba. Wannan fasaha ta ta ce ta iya, iya, iya bada, bada barkwanci. Shi ne ya sa ni ma na iya bada barkwanci. Ko yanzu haka 'ya'ya na ƙananu ne amma idan na zo ina barkwanci a gabansu sai su "Laa baba wanene, wanene? Ana ta abubuwa." Har matata wani lokacin ina mata barkwanci sosai na iya ba, na iya barkwanci.

Eh tabbas ina kulle ƙofa kullum a lokacin da ina mai kuɗi. Saboda kasan kaman idan ka kasance attajiri mai kuɗi to ya zama dole ne ka dinga kulawa da wasu abubuwa waɗanda suka shafe ka. Kama irin rufe ƙofa, rufe taga da shigowa da wuri cikin gida. Saboda mutanenmu ba su da gaskiya sosai. Musamman ma al'umma wadda take ta Hausawa. So dayawa za ka ga idan mutum ya kasance mai kuɗi ne to ana zuwa a irin kama shigan maigida musamman ma idan baya da irin kamar ƙofa ko kuma gate na zamani. Amma idan ya kasance kana kulle ƙofofin gidanka to zai yi wahala ka ga wani ya zo ya shiga cikin gidanka. Ya zo yayi kaman irin abu wanda bai dace bai ma ba. Amma kuma a yanzu da ke dukiyar babu sosai. Wani lokacin ma sai in bar ƙofar ta gida ma a buɗe ma a gidan ma haka zai kwana. To idan ma mutum ya zo babu abun da zai samu wanda zai ɗauka. Amma sabanin a ce lokacin ina da kuɗi gaskiya ban dama in na rufe ƙofata kuma akwai masu gadi waɗanda suke mun gadin gida. Kullum, kullum, kullum sai an rufe ƙofa. Saboda ai bazai yiwu ba ina da tarin dukiya, ina da kadarori, ina da abubuwa na a cikin gida. To dolan dole ne musamman ma dan lokacin da aka zo aka sauke mun kaya to a gaban mutane ake saukesu. Mutane suna kallon shige da ficen da ake yi a cikin gidana. To shi yasa dole sai na kulle ƙofata musamman ma idan zan kwanta. Kuma ban dama idan zan kwanta ƙofar gidana in dai ba wai na fito ƙofar gida ba. To twenty four awa, awa ashirin da huɗu a kulle take wannan ƙofar. Saboda gaskiya bana barin ƙofata a bude lokacin ina da kuɗi. Amma yanzu da yake yau da gobe ta kama saboda kasan ita rayuwa dama haka take. Yau da gobe sai labari. Wataran kai ne, wataran ba kai bane ba. Amma yanzu na ma haƙura ƙofan ma na daina kulle ta gaskiya. Sai dai idan kamar lokacin sanyi ya yi to shi ma lokacin saboda tsoron jin sanyi amma ba wai jin tsoro ba na wai tunanin ko za a iya zuwa a sace wani abu ko wani abu makamancin haka. Amma yanzu bana kulle ƙofa ta gaskiya ba kullum nake kulle ta ba. Amma dai jiya na kulle ta saboda an ɗan yi sanyi sosai.

Eh tabbas ina koyan yarirrika guda biyu. Yaren da na fi koya shine yaren Turanci saboda ni Bahaushe ne kuma na san rayuwa tana iya kai ni wurare daban daban inda zan rayu. To wannan dalilin ne ya sa ni ke koyan Turanci saboda shi dai Turanci kamar yare ne na duniya gaba ɗaya wanda a ko ina idan ka je kana iya yin Turanci sannan za a fahimce ka. Na fara koyan yaren Turanci tun lokacin ina ɗan ƙaramin yaro saboda idan muka zo makaranta mu dai Hausawa ne to ba mu saba ganin ana Turanci ba. Kama irin biyana kama irin yari haka su kamar dama sun ɗan taso suna ɗan jin Turanci to sai muga suna Turanci kuma muga malamai suna yaba musu aji. Wannan dalilin ne ya sa ni ma na ce to gaskiya ya kamata in zo in koyi wannan Turanci. To dama mama ta malama makaranta ne. A nan ta fara koya mana su ABCDEFGH har zuwa ƙarshe tana koya mana su muka fara ɗan gane ma yaya alphabet suke, yaya za ka haɗa wannan kalma da wannan kalma su ba da wata ma'anai a yaren Turanci. A haka a haka an muka fita daga firamare. A lokacin da muka fita firamare muka juna a sakandare a nan ma na ci gaba da sha'awar son in koyi yaren, yaren Turanci saboda shi Turancin ko da a ce a gaban sambuli ne akwai irin kamar, irin kamar headboy shugaban yara wanda ake kira yanzu ya ba da wato kama irin ya gabatar da wani abu amma abun da yake gabatarwa da yaren Turanci. Tun lokacin ba ma mu iya gano wa me ma yake nufi sosai mu yi wannan yake cewa har ta kai ta kawo da mun ɗan fara gano yaya yaren yake. Sannan kuma lokacin da na juna sakandare wannan senior section akwai wani malaminmu wanda ya taɓar ruwa ya ce ko wasu ya fito gaban allo yayi Turancin minti biyar. To sa'a ta a wurina ita ce kafin a zo wurina, kafin a zo wurina ya ce sai gobe a dawo. A lokacin ne nake ta tinanin wai ni ya zan yi ne in koyi wannan yaren na Turanci domin in samu in hu dai daga wannan ƙalubala. Sai na dage na ci gaba da koyan yaren Turanci har a yanzu amma ina iya yin Turanci. Yare na biyu kuma shine yaren French wato yaren Faransa. Shi kuma yaren Faransa na koyi shi ne saboda bani da zaɓi dole sai na koyi shi a lokacin da na juna NCE akwai shi a cikin subject wanda muke yi. To wannan dalilin ne ya sa na zo na maida hankalina a kan shi wannan yaren na Farance Inda cewa a lokacin farko farko ban san kumi ba ban iya kumi ba amma kuma shi duk wani abun wanda za ka yi indai kai ne ka sa ranka za ka yi, ka sa ranka za ka yi, ka ƙwallafa ranka za ka yi to za ka, kana samun nasarori a kan abubuwa. Haka na samu na iya wannan yaren na Farance Lokacin da muka yi jarabawa a farko ta wannan yaren Farance ɗin ban ci ba ko guda ɗaya ba. Sai daga baya na ƙara dagiwa na ci gaba da koyo ina bibiyar irin kamar mutane waɗanda suke magana da yaren. To haka haka har na samu na fara sabawa da muka dawo second semester sai dai na ci wa course ɗin B. An ci gabadai an ci gaba ina koyon wannan yaren na Faransa ina koyo a ƙarshe shi semester ƙarshen mari da muka yi A na fita da ita a wannan yaren na Faransa. Yanzu har ta kai ta kawu tun da ina kasuwa a Nijar har ina ma iya yin magana da 'yan, 'yan, 'yan Nijar masu amfani da wannan yaren na Faransa suwa.

Eh, na fi son, na fi son alƙalami akan fensir. Amma a lokacin da muna, muna primary school kamar irin ajin farko na makaranta, lokacin da muna ‘yan yara, mun fi yin amfani da fensir akan alƙalami. Saboda shi duk rubutu idan ka yi na fensir, to yana kasancewa. Idan ka yi shi, za ka iya goge shi bayan ka yi kuskure. Saɓanin ita shi alƙalami, babu kama irin fasaha ta yin amfani da shi wurin, wurin goge kamar kuskure idan aka yi. A lokacin muna ƙananu ba mu san yadda ake amfani da shi wannan alƙalamin ba. Amma shi fensil lafiya lau muke yin rubutu da shi, a yi abubuwa wanda ya kamata. Sannan kuma, idan muka zo yin zane, shi ma anan mun fi yin amfani da fensir akan alƙalami. Shi kuma tun da shi alƙalamin kala biyu ne, akwai biro akwai kuma alƙalami wanda muke yin rubutu da shi. To shi kuma wannan gaskiya mun fi yin amfani da shi ma dai akan fensir, akan fensir. Saboda muna yin rubutu na tawwada, muna yin rubututtuka kala kala. Amma shi fensil idan kuma aka zo kama irin bangaren zane to ana yin amfani da fensir sosai. Saboda shi ma fensir, fensir za ka iya yin kuskure a zane, sai ka zo ka gyara wannan kuskuren da ka yi, ka goge ka sami ‘yan abubuwa de duk kabi ka gaggyara. Saɓanin shi alƙalami ba kasafai ba ake iya yin wannan, wannan aikin da shi gaskiya. Saboda dan yanzu haka ni ma’aikacin zane ne. Zan iya zana ma gida, zan iya zana ma kowane irin abu. Idan mutane ma dayewa, idan za su yi gida ni suke kawowa in zana musu. To wannan dalilin ne ya sa na iya amfani da alƙalami, na iya amfani da fensir, na iya amfani da sauran irin kamar su biro haka. Amma fensil dai yanzu muna yawan amfani da shi. Kuma fensir ɗin ma namu ba ma irin na kama irin na nan ba ne ba. Shi ma na ƙasar waje ne. Idan ka yi rubutu a shi kai ka ce da biro ne ka yi. Sannan kuma abin gogewar tashi shi ma ba na nan ba ne. Wai tayadda idan ka yi rubutun ka goge, babu wanda zai iya ma gano cewa shin wai an yi rubutu an goge. Saɓanin fensil wanda kamar yawancin mutanen mu na nan muna, muke amfani da shi gaskiya. Saboda fensil ɗin ƙasar waje ya bambanta da fensil namu na nan gida gaskiya. Ya sa na fi amfani da fensil. Don kuwa a wannan satin sai da aka kawo order ta fensir ɗin. Tun da, daa yana mun wahala gaskiya. Amma yanzu da yake ina da shi dayawa to amfanin ma da nake yi da fensir ɗin ya fi amfanin da nake yi da alƙalami ne saba kusa ba.

Eh tabbas ina raba abinciccika, abinciccika kala-kala ga mutane saboda shi raba abinci yana daga cikin al'adar mu ta mu musulmi wato ciyarwa saboda ita ciyarwa tana da matuƙar muhimmanci, musamman ma a wurare inda suke da bukata a ciyar da su. Ya sa gidan mu suka kasance gida ne inda ake ciyar da mutane kullum kullum. A duk ƙarshen wata ana, ana yi mana oda duk da gwamnatoshin mu kamar su ne suke tsayuwa ayi abubuwan amma ana dafa abinciccika kala kala a raba wa al'umma. Don ana iya ci da mutane sama da guda ɗari, a duk kowace rana. To gaskiya muna raba abinci sosai ga mutane gaskiya. Nan koda ma'aikatan mu ma ba irin waɗanda suke zuwa gidan mu su taya mu aiki suna da 'ya'ya su ma suna da jikoki. Dukansu a nan suke zuwa kowa ya ci, ya sha da shi da kamar irin ƴan uwan shi da ɗiyan shi. Sannan kuma akwai ƴan unguwa su ma ƴan unguwa kowa kusan kowa ana ba shi wannan abincin. Han ma kai ana aika shi irin kaman wajajen gari gaskiya, kuma duka a kyauta ake raba wa mutane wannan abinci. Mun kasance mu kaman irin wannan taimakon shi ne ma de al'adar gidan mu, tun kafin irin mai gidan ya rasu. Ya bar wannan wasiya ta cewa ko da a ce bayan ba bu ran shi, bayan ya bar duniya, to a ci gaba da ciyar da mutane. Wannan shi ne ya sa aka ci gaba da ciyar da mutane, duk da cewa ya mutu amma a yanzu gwamnatoci su ne suka ɗau wannan nauyi, saboda mu na da manyan mutane, kamar irin masu shiga cikin harkar siyasa. Amma a da lokacin da mai gidan yana nan, komai shi yake yin shi, da aljuhun shi, ana ciyar da mutane kala-kala har na ƙauye, da na birni, da na ko'ina. Inde mutum ne kai a cikin fadin nahiyar inda, inda muke to kana iya garzaya ka zo a ci da aka, ba tare da wani ya ma gori ba, ba tare da kuma wata matsala ba. To wannan abun yana da matuƙar tasiri a cikin mutane, shi ya sa da inda muka shiga cikin al'umma, ake karrama mu, ake ba da mutunci, ake ba mu mutunci, ba don komai ba sai don wannan abinci wanda muke raba wa mutane. Mutane suna cikin matsanancin irin halin yunwa ne da komi da komi. To shi ya sa muke raba wannan abincin domin a magance musu wannan. Akwai waɗanda yanzu hankalin su kwance, safe, rana, dare, a cikin gidan mu suke zuwa a raba musu abinci. Sannan in ma mutum bai zo ba muna iya ɗauka abincin mu je mu kai shi wajen bisa inda kake in ma kana jin kunya zuwa ka amsa. Amman za dai ka amfana ne daga cikin abinci, wanda muke rarrabawa mutane. Abinci wanda ake rarrabawa al'umma. Gaskiya muna raba abinciccika dayawa, ga mutane musamman ma dai wanda suke a kamar kusa da mu, su su kafa amfana da rabon abincin da muke.

Da farko dai shi kasuwanci wani abu ne mai matuƙar muhimmanci a matsayinka na mutum. Yakamata ace kana yin kasuwa, domin ka rufa wa kanka sirri. Sannan ina tafiya kasuwanci kala kala. Ban da kasuwanci wanda nake yi kamar irin anan gida, ina cin kasuwa guda bakwai a cikin sati. Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, ina zuwa kasuwa ranar Lahadi, ina zuwa ranar Litinin, ina zuwa ranar Talata, ina zuwa ranar Alhamis, ina zuwa ranar Juma'a. Da dai sauran kasuwanni wanda nake zuwa. Sannan ina zuwa kasuwar Nijar. Ita kuma kasuwar Nijar kwana uku nake yi a can. Ban da kasuwar Nijar wadda nake zuwa ina fita irin kamar ina zuwa irin su Legas. Idan na je Legas ina siyo shanu daga can, sai in kawo su nan in ɗauka daga nan in kai su can. Daga Legas ina zuwa Enugu kasuwanci. Daga Enugu ina zuwa irin su Fatakwat kasuwanci. Daga Fatakwat ina zuwa irin su Aljeriya. Har ma ƙasashen da ma ba ma namu ba ina fita in je in yi kasuwanci. Saboda na gano cewa shi kasuwanci na, na wajen gari yana da matuƙar muhimmanci. Ban da ma na wajen gari, kai har kasuwanci ma wanda ya kasance ba ma na garinku ba. Saboda kasuwancin da ba na garinku ba an fi samun kuɗi sosai gaskiya. Idan lokacin kamar irin idan zan tafi irin su Aljeriya to ina, ina shafi kamar wata, wata ɗaya a can sai na gama kasuwata, na gama haɗa kuɗaɗena, na gama haɗa kominawa sannan sai in gar ziyo in dawo nan. To idan na dawo nan kuma kuɗin da zan samu a wata ɗayan a can ko wata biyar zanyi anan ina neman kuɗi bazan iya samunsu ba. Shi ya sa tafiya kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci gaskiya. Musamman ma ga wanda ya san kasuwa, ya san me kasuwa take ciwa, ya san me ake yi a kasuwa. To zaka ga hankalin shi a kwance yake. Bai taɓa ta da hankalin shi don be fita kasuwa ba. Ya san cewa ya samu kuɗin da zayi kusan shekara ɗaya yana ci. Sannan kuma a kasuwancin da nake yi wani lokacin ma ina tafiya wuri me nisan da yafi irin su Aljeriya. Kai har China ce ma ina tada jirgi in tafi. Idan na tafi irin kamar China to su in naje China shekara ɗaya nake yi gaskiya. Kusan shekara ɗaya nake yi a China. Duk lokacin da naje China kuma to tun daga dai zuwan da nayi na farko na biyu na uku na zama attajiri na gaske. Kayan da nake siyowa a can wanda zan saida su kamar irin naira dubu biyu to in na zo anan ina iya siyar wasu naira dubu talatin. To wannan ne ya ƙara bunƙasa mun kasuwanci na. Ya sa na ma saba tafiye-tafiye na kasuwanci. Ba ma na iya zaman gari saboda ita China ta yi nisa amma ba na iya yin kasuwar gari. Na fi gane wa in bari ko da ace kusa ne irin su Kano ko ina ne ma ina zuwa amma dai ba ina zuwa yawon kasuwanci na sosai.

Ina ajiye takarduna na aiki a wurare kala-kala, wurare daban-daban. Da farko akwai durowa inda nake ajiye takarduna na wurin aiki a nan deli inda nake saka su, nan nake ajiye su. Sannan kuma ina scanning ɗin su, dukansu na ajiye su a cikin wato email na wayata, dukansu na ajiye su.

Dafarko dai abubuwa guda biyu ne suke bani ƙwarin gwiwa a wajen yin aiki. Nafarko dai ita ce jajirtattun ma'aikata da muke da su. Muna da ma'aikata waɗanda suka kasance jajirtattu, wurin taimakawa domin su ga aiki yana tafiya yadda ya kamata. Muna da ma'aikata bila adadin. Kowanne ya san dutin shi, ya san irin kamar ɓangaren aikin shi. To wannan shine dalilin da ya sa aikin mu yake tafiya yadda ya kamata. Kuma hakan yana ƙara bani ƙwarin gwiwa musamman ma idan aiki ya taran mana dewa. To yawan ma'aikatan da muke da su shine yake ba mu ƙwarin gwiwa gama wannan aiki, shi ya sa hamma ake kawo mana ayyuka daban daban, kala-kala da aikin kwangela da sauransu saboda muna da ma'aikata. Abu na biyu kuma wanda yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine gaskiya. Domin ita gaskiya ita ce tushe ta zama mutum. Idan kana so ka zama mutum a duniya to ya kamata ace ka riƙi gaskiya. To shi ya sa muka riƙi gaskiya a wurin aikin mu sannan muke samun nasarori masu tarin yawa saboda wannan gaskiyar da muka riƙi. Shi ya sa ko da ace wani ya zo mana da barazana, to babu abunda yake bamu kwarin gwiwa a wajen yin aikin mu face gaskiya da muka riƙi. Saboda mun sani cewa duk wanda ya riƙi gaskiya a rayuwa to dole ko da ya sha wahala amma zai yi nasara. Wannan shine sirrin da muka riƙe a rayuwan mu. Shi ya sa hakan yake ƙara mana ƙwarin gwiwa a wajen yin aiki. Koda ace acikin ma'aikatan mu akwai wanda yace bazaiyi aiki ba, to akwai ma'aikata da yawa wadanda suke so suyi, saboda wani mu dai gaskiya muna taimaka musu a al'amura daban daban a hannu daban daban. Wannan shi ne abin da ya ba mu ƙwarin gwiwa marar misaltuwa a cikin kasuwancin nan muke na yau da kullum.

Eh tabbas ina da sa hannu a, a saƙonninuka kala kala gaskiya. Ina da sa hannu akan saƙonƙona daban daban, da wanda suka shafi. Alamura na yau da kullum dama wadanda ma basu shafe su ba. Ina da wannan saƙonƙona gaskiya sosai.

Ina yin wasa kala kala idan na fita waje amma wasan da na fiyi a waje shine wasan buga ƙwallon ƙafa saboda wasan buga ƙwallon ƙafa yana da matuƙar tasiri a cikin irin kamar gaskiya cikin mutanen da muke rayuwa dasu. Saboda ƙwallon ƙafa ta kasance wani aiki ne wanda muka ɗauka tamkar sana'a. Haka yana, babu ƙwaringwiwa yana taimaka mana sosai sannan idan muka fito waje ƙwallon ita ƙwallon ƙafa ita ce maki. A da ba'a san munayinta a cikin gidajen mu to amma kuma tin muna yarare da a cikin gida muke yinta ta kai ta kawo mun bar gida muna fitowa waje muna yi to duk da cewa iyayen mu ba sa so muna yi amma muna fita can wajen gari inda ba za su iya ganin mu ba balle su hana mu. Mu je can mu je muyi abubuwan da muke so mu yi a waje mu yi wasan dukan mu kala kala. Sannan wasa na biyu wanda nake yi a waje shine wasan tseren keke. Muna yawan zuwa wurin masu tseren keke ana haɗa wasanni na gudu da da keke wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan. Sai kuma illar wasa na gaba wanda nake yi shine wasan tuƙa doki. Ina yin sukuwa, ina yin kilisa da dai sauran wannan wasannin waɗanda suka shafi doki. Nan a kilisa ma na iya wasa sosai na iya kilisa yadda ma na iya kilisa ko ƙwallon ƙafa ma ban ma iya ba gaskiya saboda ita kilisa ita ma duk ba'aso a gida amma da mun fito waje to muna yin kilisan mu ba tare da wata matsala ba.

Ina tsarkake gidanmu so ba adadi a kowace rana. Ya danganta da yanayin wasu irin dattini suka shiga cikin gida. Idan ya kasance kamar irin akwai datti, idan ko yara sun yi wani aiki wanda ya kawo datti, to ina tsarkake gida a daidai wannan lokaci. Ban fiye bari ba gidanmu gaskiya ya kasance da, da dauɗa. Saboda tsaftace gida yana daga cikin abubuwa waɗanda mu muka ɗauka kamar a matsayin irin kamar sunnah a matsayin mu na mu musulmai. Shi yasa muke tsarkake gidajenmu a koda yaushe. Musamman ma, dai mu gidanmu saboda gidanmu gida ne wanda ya kasance mai ɗan rufin asiri. Muna tsarkake gidanmu a koyaushe, a kowace rana ba tare da irin kamar wata matsala ba. Ko sai mun jira wani ya zo ya mana. Don yadda ma mu muke yin abubuwan namu, babu ma lokaci takamaime wanda za a ce gashi nan gashi wai sau adadin da za'a je. Saboda a da irin kamar ansane a rai za'a tsarkake gida sau biyu. To kuma saboda kamar irin yara haka ko kuma baƙi idan aka yi, to yana kasancewa sai su zo su ɓata gidan, sai su ɓata duk wani shiri da aka yi. To shi ya sa.

Ina yin cajin wayata a ko wanna irin lokaci, a ko wata rana a rana. Domin a da lokacin farkon siyan wayata, idan irin kamar na amso wayata daga wurin caji, to anan inda na amso ta anan nake, nake tsayawa. Har sai na shanye wannan cajin sannan in yi gaba daga nan kuma sai in taɓa ido idan ta kara tsutse cajin sai in kara zuwa in zo in amsa. Sai ya kasance a rana sai in kai wayata caji kamar irin so biyu ko so uku, kai har ma su huɗu. Don idan ma na fi amfani da ita, ina iya kai cajin wayata kamar irin su goma a rana. Saboda duk lokacin da na zo, zan yi uzuri da ita. To da na fara uzuri da ita tun a wurin mai cajin, zan shanye cajin in ba data. Amma kuma yanzu da na samu waya wadda take da, da riƙon caji, to bai fi bare irin kamar su ɗaya ba a rana ba. Idan nayi caji da dare, to bana ƙara yawan cajin shi wani daren. Sannan kuma idan ba a mai do wuta ta dare ba, to ina yin hakuri ne sai da safe sai in jona caji. Sai kuma idan na jona cajin da safe, sai in ci gaba da izururruka na sai in jida har zuwa wani daren. Idan an mai do to lafiya lau, idan kuma dai ba a mai do ba, to dama dai ni dai ina, ina da cajin wayata gaskiya. Sannan kuma ina da power bank shi kuma power bank idan na cika shi, to bana kai wayata caji. Ina, ina yin amfani da shi ne kawai a matsayin kamar irin wani abu wanda yake taimako na a duk lokacin da ta babu wutar lantarki. Sai in jona wayata a jikin wannan power bank ɗin sai in ci gaba da amfani na da ita. To shi ya sa, ba ma zan iya ƙayyade wa so nawa nake iya wa wayata caji. Sannan muna da solar kuma a jikin solan ma a jiki nake sa wayata. Kowana irin lokaci in dai babu wuta, to kawai ina jona wayata ne tayi cajin ta. Cikin sauƙi, cikin kamala, cikin hankali kwance ba tare da wata matsala ba.